Gaskiya, aikin da yake burge ni bai wuce aikin hannu na kafinta ba. Shima kafinta wanda yake iya yin kujeru da furnitures na ɗaki. Wannan aiki ne wanda tun ina ɗan ƙarami nake sha'awarsa, kuma duk wanda na ga ya iya shi yake burge ni. To amma kuma ni a kan kai na ban taɓa yansa ba. Sakamakon, a'a ban taɓa ɗaura niyyar zuwa na je na koya ɗin ba. Ban taso a inda ake yi ba, kuma ba mayar da hankali na je na koya ba. Amma maganar gaskiya, aikin carpentry aiki ne da yake matuƙar burge ni yake bani sha'awa sosai. Kuma duk wanda suke yinsa suna burge ni matuƙa. A wannan shine a taƙaice, a game da abun da yake burge ni akan aikin kafinta. Kamar yadlnda ka tambaya, wane aiki ne yake burge ni kuma ban taɓa yinsa ba. To gaskiya aikin kafinta ne.

To, ni na kasance gaskiya duk sanda zan sayi abu mai tsada. To ina tabbatar kuma na ɗauki mai inganci domin wannan tsadar ta biya. Duk sanda zan ɗau abun mai tsada ina tabbatar da ingancinsa ne, ah kuma na tabbatar zan ɗauki lokaci ina amfani da shi. So tabbas idan nayi haka na tabbatar da cewar wannan tsadar ba hasara ba ce kuma ni ne da riba zan ci moriyarta a gaba. Amma in dai abu mai tsada ne kuma na gane kan cewar wannan abun ba zan ɗauki lokaci ina amfani da shi ba, to gaskiya zan iya haƙura da shi saboda ina ganinsa kam tamkar asara zanyi yi. So a takaice ina zaɓar abu mai kyau da inganci. Sannan kuma wani lokacin ina tambayar wanda ya taɓa yin amfani da shi. Sannan kuma, ah ina tabbatarwa da cewa zan ɗauki lokaci ina amfani da shi kafin na saya. Wannan shi ne a takaice yanda nake sayan abu mai tsada ko a shagon cikin unguwa ko a kasuwa ko kuma a kasuwannin da suke kan yanar gizo.

Lokutan zuwa kasuwa na lokuta guda biyu ne a cikin mako. Ina zuwa kasuwa ranar Talata. Sakamakon Talata ta kasance rana ce da ake cin kasuwar garin da nake yin aiki, kuma kasuwa ce ta ƙauye da akan iya zuwa da baƙin abubuwa na mutanen ƙauye musamman abubuwan mu na gargajiya. Don haka ina zuwa wannan kasuwa, domin sayan irin wannan kayan. Wani lokacin kuma ina da shawarar sayan dabbobi ko tsintsaye kamar kaji, shima ina zuwa wannan kasuwar bayan na tashi daga wajen aikina. Sannan ina zuwa kasuwa ranar Lahadi. Sakamakon Lahadi ta kasance rana ce ta kuma da ake cin kasuwar garin da nake rayuwa a cikin weekend kenan bayan na dawo daga wajen aiki. Ita kuma ita ce rana da nake amfani da ita wajen yin cefanen gidana da kawo musu wasu abubuwa da zasu buƙata a cikin satin. To, sannan kuma nakan zuwa duk sanda wani al'amari ya taso, ake buƙatar wani abu da bamu da shi a cikin gida, to shima wannan lokaci ne da nake zuwa kasuwa.

Yadda layinmu yakke, ah, da yamma yana da da'adin gani musamman a wannan lokaci na damina. Sannan ana sauƙin samun sauƙin tsananin zafi da ake fama da shi. Sautuka, sautuka ne na ababen hawa, sakamakon shine lokacin da mutane suka fiya fitowa domin yin uzururrukansu sabida sun gujewa ra na, me zafi da rana. Yawanci mutane magidanta har ma mata, yamma ita ce lokacin da suke fita su je unguwa su yi uzururrukansu, sa da zumunci. Sannan sautukan da suka fi damun mu da yamma sautukan abin hawa ne, sakamakon zirga-zirga da mutane suke yi. Launin ta yana da daɗi domin hasken rana ya ragu kuma sannan duhu bai shiga ba. Wannan ya sa yamma take da daɗi, ah, ah a yankin mu.

Gaskiya, ɗabi'ar da nake son sauyawa shine, ɓata lokaci a kan abu mara muhimmanci. Aa, na gane kan cewar a rayuwa babu abu mai muhimmanci kamar lokaci. Sannan haka, ƙoƙarin ɓata lokaci a kan abun da baya da bai fiye muhimmanci ba kuskure ni, da wani dukkan ɗan adam zai iya yi a rayuwarsa. Don haka yana da kyau mutum ya guje wa yin irin wannan kurakuran, ya guje wa-- aa, don haka na ƙoƙarin guje wa ɗabi'ar da zata ɓata mun lokaci tun daɗewa. Kuma alhamdulillah, na yi nasara, domin kuwa na rage abubuwa masu ɓata lokaci marasa amfani. Na yi wa kaina wata ƙa'ida da tsari kan cewar dukkan abun da ba zai amfane ni a lafiyata ba, ko a addinina ba, ko a tattalin arzikina ba, to in Allah yadda ba zan ɓata lokacina sosai a kansa ba. Wannan ita ce ƙa'idar da in gindaya wa kaina, kuma dukkan wani al'amari da zan gudanarwa wanda zaici buƙatan lokacina, ina ƙaura shi akan wannan ma'aunin ne.

A lokacin da na soma aikin samun kuɗi, a zan iya cewa lokacin ina ɗan shekara ashirin da biyar ne zuwa ashirin da shida, bayan na kammala aikin bautar ƙasa sai na zo na samu aikin koyarwa a makarantar kuɗi. To, a wannan lokacin a da ƙarshen wata ya zo shine lokacin da na soma samun kuɗi da sunan aiki. A aikin ya kasance aiki ne na koyarwa, kuma sannan na kasance na mai da hankali sosai har muka yi ana alfahari da ni a wannan wajen aiki. Na samu gogewa sosai domin na samu'u amala da mutane kuma sannan na koyi ɗaukan nauyi ko kuma taking responsibility a rayuwata da kuma iya gane me ya kamata na yi mai muhimmanci a rayuwa. Wannan ya sauye rayuwata sosai kuma ya taimaka mun, har a yau ina mu'amala da mutane, a tsakamakon haɗuwa da su da dai a wannan wurin aiki.

To, gaskiya babbar abun da muke, muke tsoro a rayuwa shine asara ko kuma ɓacin zubar mutunci, shine babban abun da nafi tsoro, ina tsoron ace yau mutuncina ya faɗi sannan ina tsoron ace mutanen da suka aminta dani, yau basu aminta dani ba sakamakon wasu ɗabi'una ko wasu halaye na. Don haka na ke taka tsantsan da mu'amala, in ke taka tsantsan duk wani al'amarin mutane da za a ce yana hannu na. So wannan shine abun da na fi tsoro kuma na iya baƙin ƙoƙari na domin naga na kauce wa wannan abun da zai iya cutar da ni ko ya cutar da wani wanda ya ke tare da shi. A wannan shine a takaice a hanyar dana bi wajen shawo kan tsoho.

A, wurin da na faɗi abincin da na fi so gaskiya zan iya ce wa abinci ne mai nauyi, doya da wake da nama. Wannan su ne abincin da nafi so ina so ace na samu wannan abincin a haɗa lokaci guda. A domin yana taimaka min inji daɗin rayuwa ta kuma ina iya son cin sa da yawa na ƙoshi wannan shine abincin dana fiso gaskiya a taƙaice.